Kana karatu kafin ka kwana? Eh, ina karatu kafin in kwana. Idan aka ce kana karatu kafin ka kwana, shine kana yin karatu kafin ka kwanta bacci. Eh, ni kam kullum kafin na kwanta bacci nakan yi karatu. Abin da nake karantawa shine nakan ce "A'uzu billahi mina shaitanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmi ddin. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim wa lad dallin." Amin. Ina yin wannan karatu. Sai in ƙara karanta. "Qul a'uzu bi rabbi l falaq. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri gasiqin iza waqab. Wa min sharrin nafasati fil uqadi. Wa min sharri hasidin iza hasad. Bismillahirrahmanir rahim." Sai in ƙare karanta. "Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakullahu kufuwan ahad." Sai in ƙara karatun nan kafin in kwana. "Qul a'uzu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min sharri lwaswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurinnas. Minal jinnati wannas." Waɗannan su ne karatuttukan da nake yi kafin na kwana. Kullum kafin na kwana sai na yi wannan karatu.